Eh, ina son ɗakina ya kasance da haske amma ba mai tsananin haske ba. Dalilai, haske mai laushi yana sa ɗaki ya yi natsuwa, ya taimaka wajen shaƙatawa musamman da yamma. Ba ya gajiyar da ido kamar haske mai tsauri. Yana sa ɗaki ya zama mai annashuwa da tsabta musamman kafin bacci. Da dare, na fi son haske mai rauni ko fitila bedside amma idan ina karatu ko wani aiki, sai in ƙara haske gwargwadon buƙata. Wannan daidaito yana taimaka min samun natsuwa da bacci mai kyau.

Ba na jin tsoron ƙwari sosai, amma gaskiya akwai wasu ƙwari da nake jin tsoronsu. Kamar sauro ba wai tsoro bane amma saboda suna kawo cizo da cututtuka. Ƙwari masu cizo ko ƙaiƙayi kamar kunama ko maciji ƙanana ina yin taka-tsan-tsan da su. Ƙananan ƙwari na gida kamar tururuwa ko ƙuda ko cinnaka ban damu da su sosai ba. Ina dai kula da tsafta ne. A takaice hankali nake yi ba tsoro ba domin kariya da lafiya sun fi muhimmanci.

Ina share ɗakina aƙalla sau biyu zuwa uku a mako don kiyaye tsabta da lafiyar jiki, musamman domin rage ƙura da ƙwayoyin cuta. Tsabtataccen ɗaki yana sa nutsuwa da bacci mai kyau, yana hana ƙwari da sauro samun mafaka. Idan akwai ƙura da yawa ko baƙi sun zo, zan iya share shi nan take ba sai na jira ba. Wannan yana taimaka min in kasance cikin yanayi mai kyau a gida da kuma wurin aiki.

Eh ina yin ciniki a kasuwa. Ina zuwa kasuwa domin sayan kayan abinci kamar hatsi, kayan lambu, nama da kayan miya. Samun kaya a farashi mai sauƙi domin kasuwa na ba da damar yin rangwame, zaɓen kaya da kaina, in duba inganci da sabo. Wasu lokuta idan na yi sauri ko kaya kaɗan ne zan iya siya a shago kusa da gida. Amma gabaɗaya kasuwa ita ce mafi soyuwa saboda araha da kuma hanyarwa.